Ina shirya ayyukana ne ta hanyar tsara lokaci da kyau. Ina rubuta jerin abubuwan da zan yi, sannan in ware kowanne gwargwadon muhimmancinsa. Haka kuma ina bin tsari daga mafi mahimmanci zuwa ƙasa. Ina guje wa jinkiri kuma ina ƙoƙarin kammala aiki ɗaya kafin in fara wani domin samun sakamako mai kyau.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo, yana sa abubuwa su fi sauƙi. Ina kwatanta farashi sannan a kawo min kaya ba tare da wahala ba. Sannan ya fi sauƙi wani sa'in ya fi ƙarancin farashi.

Ina kammala aiki a lokaci ta hanyar tsara lokacina tun da wuri. Ina fara da aikin da ya fi mahimmanci sannan in raba aiki zuwa ƙananan sassa domin ya zama mai sauƙi. Ina guje wa wasa ko jan hankali kuma ina mai da hankali sosai har sai an gama aikin kafin lokaci ya ƙure. Wannan yana taimaka min in kammala ayyukana lafiya kuma ba tare da gaggawa ba.